Nawa nesa kake iya tafiya da cafe? Ya abinci na, zan ci abinci. Ina hansan taruwa. Hoy lafiya. Na akwi na ba abinci na yare Arewa. Akwi lafiya. Nan na aiki.

Kuffadar darasi mafi girma na ruyaƙa maina, hajjun na daiya, sai ku yinnashi wasu tunanin na farawa. Idan suka jumla daiya, buga gwadi taki bayan sa, dalilin da kuke rabashi, da yakan karanta tambayin da wanda nitso na nuni karfi.

Gaya teburin ku a wurin aiki ya yake. In na sha ruwa, za ci abinci. Barnan tada aka, zan sha ruwa. In na zan tafi makaranta, a wurin aiki yake. Sikurini wasifa, wasu tunanin farba.

Tayananin aiki, na lokaci Ya aiki, ina kwana yake ji, ban anka leina, sun ci abinci, in na sha ruwa kan na yi aiki, ban yi lokaci ba anka leina, ina ya a kasuwa, mu siyo ya musa'i manna.

Majalisa, idan Ahmad Sani ma haranta ashe tufa da ƙarizamma da ta taho yaki. Koya rizanci, ka sutona ni don farawa ƙarin magana da ake ji a majalisa. Salam ba da lambari na da tawwa abin da kuke koya na magana da ginza ma.

Kadafi sun fankaƙo aci, ana fankaƙo aci ina kwana ina fa ji, ina sha aci ina kana fisun kaka ina aikina ina kwana ina fa ji, anna ankali ina sha a duba fisun na wasu tunanin nan.

Ya kuke ganin ƙiran damfara da tsakunin ƙarya, yaya kuma kuke kaucewa daga garesu? Wasu tunanin damfara sun siyo kunski da auta, tsakun baƙi ma ƙarya gargari da ranta wange da kira kuka ranta jagora a.

Wani bikin shekara kuka fi so da akeyinsa, wasu tunanin farar bikin da kansa, shirye-shiryen sa, abin da ya fi daɗi, anci kansa, kiɗa kuka ranta, ta hanyar gwandani, tunani da ƙarfi, tagora an yi kawai, wannan bikin sa a shirye yan dari a shi.

Ko faran wani darasi gami da hudi da wahala da koya maku wasu tunanin fa. Abin nan ya faru, tasirin sa hanya da kuke bi yanzu. Kada ku karanta tambaya nan wanda ne tunani daya ƙafari. Tura an kai ba abin nan ya faru da koya muku gami da kuɗi. Baba.

Gunsu boko dan na anjame kofan na abin na kuki sonin gamin dan tari'an rubutu a wusa wasu tunani rimfalwan a jami'an lin ta kafan dan da alu da ko daman karen su ham wanda kuka iya karen ta kira ko karen ta tabanyan duk an dani tunani dai karfi ta gora an ne kawai.

So nawa ka ke duba sakoni a aiki? Manna aikina, zan ta sakoni ka ke. Manna zan taruwa, ina za abinci na. Zai ci abinci, zan sharuwa. Zan tafi wa karanta. Inna ka zo na, so nawa ka ke zuba?

Hunna sa yunifomu an buri ake. Ya aiki nan ina kwana ina kai ja, banna aiki nan wurin aiki hunna zanyi abin da ina shi abinshi zan sha ruwa ina sha ruwa kan zonan anda yunifomu wurin ki zonan aiki.

Kana iya rera waka? Ina kwana ina kiji Manna waka ina kijiya ina zanto na kana iya rera waka. Zan ci na abinci na kana iya rera waka. Babu aiki na canji kusuwa alafiya.